Ga rayuwar al'umma, a kaman a musamman a ƙauyuka, a inda su sun tallafa ne da amfani da wa'inan ruwaye na tafki da na rafi. A birane sannan kuma ana amfani da su wurin shukoki da sauransu. A tafki, yana da muhimmanci matuƙa da rafi ga rayuwar al'umma ko'ina su ke, birni ko ƙauye.

Ina matukar sha'awar kallon faɗuwar rana, ah saboda abin wanda yake tattare da al'ajabi, ah da nishaɗi da kuma burge wa. Ah, lokacin da rana take faɗuwa, ah gari yakan yi kyau ah musamman inda rana ke faɗuwa, inda wasu ah.

Kasuwa wacce ake taruwa a, a kasuwa, ko kuma in ce kowane kasuwa ne akwai ran da ake taruwa a cikinsa. Toh in wannan ranar tayi shi za'a ce shine ranar wannan kasuwan za'a kawo kayyayaki masu masarufi na sawa na amfani kala kala a baje koli jama'a zasu taru daga gurare da yawa don siyan waɗannan abubuwa.

Iya jefa dutse nesa, ah takaice ma ni ƙwararre ne a gurin jifa, ah musamman wurin ana nema a tsinko wani ƴaƴan itace wanda hawa bishiyan zai yi wahala kuma ana da sauri wanda ba lokacin hawan to zaka na amfani da jifa a jefa abun nan ya faɗo.

Kalma ta motsin rai kalma ce wacce take nuna takaici, damuwa, farin ciki da dai sauransu. Kalmar "wayyo" tana fitowa ne a lokacin da, uh, abun damuwa ko na ciwo ya samu mutum, zai kwalla ihu ya ce wayyo ƙafa na, wayyo kai na, wayyo kaza uku.

Wanda suke da siye da siyarwa, su sayo kayan haja su ka kasuwa, su baza, wasu a shago mai siya ya zo ya duba in yayi, ya rabata, su ciniki yadda ya tashi ya rabashi. Kasuwancin nan ya kasu gidaje-gidaje. Akwai kasuwanci na fatauci za ku shiga wani gari zuwa wani gari akwai kasuwanci na shagon, akwai kasuwanci na yawo a ƙafa.

Abinda ke fusata mu game da internet da wayoyi shine rashin ƙarfin network. Lokacin da kake sauke wani abu muhimmi wanda a gida anasan shi da sauri, sai zamanin network ya zama bai tafiya yadda ya kamata, sai abin ya zamana ya yi wahalan tafiya ko kuma download zaka yi, ya zamana abin ya yi wahalan downloading ko kuma ana sauke shi akan waya.

Yanda ya ke da mahimmanci a cikin al'umma, ah kuma ana kula da mata masu juna biyu ta hanyar ah kaisu asibiti duk sati ah suna gani da likita. Sannan kuma dillo yayin da aka ga wata matsala ko akaga wata damuwa to ba'a ƙasa a guiwa akanyi ƙokari aje asibiti domin likita ya duba ya ba da bayani akai.

Ah kar kayi garaje acikin lamarin rayuwanka ka yi a hankali bi da bi daki-daki. A wannan shine zai kai ka ga nasara. Shi ake nufi da sannu bata hana, wannan yayi tasiri mutuka a cikin rayuwata abubuwan yanda al'amura suke guda nuwa a ina ƙoƙari wurin taka tsantsam, darashin gaggawa.

Amma wanda aka fi kuwa rashin so shine tuwo, musamman tuwon masara. Shi mai kuka. To, a yaranta gaskiya wannan abinci ne wanda kusan a kasarins yara basa son shi dalili kuwa shine kusan shi aka yawaita yi a gida. To yana daga ciki abin da yasa ya gwantere yara amma mun yada girma to zaka ga yana buƙatan shi sabida abinci ne da yake riƙe ciki.

Ko ta hanyar, ah, doctor note yana da shawarar abu, ah, yana so ya koya. Ah, zai je gurin masana kuma wanda suka iya wannan abu. Menene yana so ya koya, saba shi dokoki da ƙa'idodi, ah, sa na yi fara zuwa. Asamai ranaku dazai dinga zuwa yana koyan aiki. Lokacin da ya zo yana koya don ana yi da ita yana kallo abin da ya gani ba zai iya tambaya da sauransu.

Ah, yayin da mutum ke girma, inda shekaru suna ƙaruwa, kana nauyi, kana samu wasu cututtuka, kana ah, wasu abubuwan da kake iya yi da ka zamana baka iya su yanzu. Ah, ma'ana dai ƙarfinka da komai naka yana rage yana baya. A gaskiya akwai ƙalubale.

Hutu na, eh, third term na makaranta. Eh, kasan ce wanshi hutu ne, me tsaho. Ah to mutum na samu yayi abubuwa da dama a cikin wannan hutu wanda ya shafi ziyara ya shafi gudanar da gudanar da wasu ayyuka wanda bana ai ofis ba ah, wanda da lokacin da ka ke ofis bazaka samu damar yin shi.

Na fi son zama a dare, ya dangane ake samun abubuwa na more rayuwa. A nan ne rayuwa ta fi sauƙi, nan ne za ka samu matukan abin da kuke buƙata a cikin alkama da hali, ba tare da ka wahala ba. Amma zaman ƙauye wuri ne wanda, ah, zaman ƙauye wuri ne da ba kowa bai iya zama ba. Ya ne da, ya ne da inda zama shi maɗimar lokacin amma kuma dai ba dai kamar ƙauye ba na kudanta.

Kasuwar gyaran waya kasuwa ce wacce ake samun ma'aikata daban daban wanda suke kula da mutanen da suka kawo gyaran waya su karɓa su duba su gyara mashi. Kasuwa ce wacce take cike da caƙwaƙiya, tandazan jama'a da sauran su, sanda lallacewar waya abune wanda yake farawa koyaushe.

Kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Wannan ma'anar karin magana ita ce a duk lokacin da mutum ya fita lamarin gida, to za a yi abubuwa da yawa wanda bashi, wanda kafin ya farga sai ya ga anyi nisa, an samu cigaba anyi abubuwa da yawa wanda shi bai sani ba.

Wasan girbi lokaci ne na farin ciki inda manomi zai girba abin da ya shuka a gonan shi. Al'amurci mai daɗi musamman in amfanin gonan nan ya yi amfani ya yi ban ya mai kyau. Zaga manomi yana kwashewa, yana farin ciki yana kwatanta alkhairan da zai samu, kuma yana saida wuƙa.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta matuƙa. Ah, kusan aiki da kwamfuta ya zama abu ne wanda kusan wajibi ne a zamani na yanzu. Ah, saboda an cigaba, ah, kusan, ah, ilimin kwamfuta ya zama kusan wajibi ga kowa, ah, ya yi shi.

Ta hanyan tura ta yanayin da muke ciki, ah musamman lokacin zafi, lokacin sanyi, me yakamata kayi, me yakamta karkayi. Da kuma in ka ji canji a jikinka, ahh ba se ka bari ya yi nisa matuƙa ba, za ka nemi mafuta ta hanyar zuwa gurin likita a duba ka, sabida a san kuma kaji me yake damun ka a baka maga.

Nakan share gida, a tsaftace shi, wanke shi, a samar da tsafta, sannan a gyara duk abubuwan da ya zamana za su iya kawo cikas a wurin zama a wannan gida ko ƙanƙantar shi.

Aiki abu ne wanda ake yi, wanda masamman mai ra'ayi, mutum da yake buƙatar yin abu to zai buƙaci wani aiki. Akwai ayyuka da wanda bai da ra'ayi to mutumin zai fuskanci suma, ba zai iya so ya yi so. To in ka da ra'ayin abu to sai ka yi.

Eh, yan zan fita in sumu abun kaiwa baki. Eh, sannan rayuwa, abu ce wacce sai da ita za'a samu dama ayi wannan aiki. To dole ya zamana ko wane a ba shi haƙƙin shi, ko wane yana da nashi lokaci. Sadda kazo, yana da muhimmanci matuƙa.

Ɗaya cikin wasa na yarinta shine wasa na cello. Cello wasa ne wanda akan shirya tsakanin 'yan wani bangare da wancan bangare. Za a ɗauki bulalu, za a haɗu, a akwai wani haɗuwa. Bayan an haɗu, daga nan za a fara dukan juna da wannan bulala saboda aga a ciki ƙungiyar guda biyu su wane zasu kora wasu. A ƙa'ida shine duk wanda aka ƙora suka sha duka, suka kasa jurewa suka gudu a fifitu, to an ci su kenan sai kuma wani jiqon.

Shukoki, mutum ya zauna yana hutawa yana kallon tsirrai, yana jin kukan tsuntsaye da yanda suke kokiya da sauransu. Zama a kaɗaice, wannan zama irin guraren da zai sa mutum ba tare da damuwa ba.

Alƙalami fiye da penseri, sabida penseri inkayi rubutu zai iya gogewa ko bai gogeba ah, wani lokaci be fitowa yanda ya kamata amma alƙalami yakan fito kuma bai goge ba. Inkayi rubutu na tsofin shekara da shekaru, zaka iya sawa ka sameshi yanda yake.

Ah, sabida akawai masu buƙata da yawa inkace bazaka bi tanan ba to zakaje ka tarar da layika seka hau layi kafin ka samu abune wanda yake dasauki. An halinka zona kai da kanka wani lokaci lokaci. Ah, sai dai kaje ka bada kudan ƙalilan a baka shi. Ah, ai ya lokaci.